To aiki tare da ƙungiya kam munayi ne dalla dalla, munayi ne de kwanciyar hankali, munayi ne kowa yana rike da mutuncinsa. Don in ba, in ba, don in ba, in ba, in ba haka ba za a ringa samun saɓani, za a ringa samun tashin hankali da ƴan ƙungiya. Abun sai da hakuri, zaman hakuri ake yi da ƴan ƙungiya. Don in sun zo in su ce ga abun da ƙungiya ta faɗa nan, ga dokan da ƙungiya ta faɗa nan, in dai ba zaman hakuri da su ba to gaskiya ba za a yi aiki zaman lafiya da su ba. To aiki da ƴan ƙungiya sai da hakuri.

Ina son yin agogo a hannu. Ina da agogona wajen guda biyu da uku ne ke da su amma yan zu biyu ne ɗaya ta ɓace. Kullum zan fita sai nasa agogo. Ina da agogon chain, ina da agogon electronics. So ina sanya agogo, ina son sa agogo don ina amfani ina aiki da lokaci.

To ingancin aiki, duk aikin da aka bani yi dole ne na yi ta in gama da ita, in yi submitting in ba, in gayawa oga na to gashi na kammala aikin. Kuma in na gama aikin sai in yi documenting daily activities da na yi yau gashi nan gashi nan. Haka na ke tabbatar da ingancin aiki.

Indai zan rike lema lokacin ruwa to, lokacin ina gida ne ruwan, ruwan ya fara. Amma indai har na fita kafin ruwa ya fara ba ni rike lema. Dole kawai zan ci gaba da tafin da zan je. Indai ruwan ba da karfi ake yi ba zan shiga ruwan in tafi abina. Amma in ruwan da karfi ake yi sai zan nemi wajen, wajen da wani wajen in paka in tsaya sai an gama ruwan ko sai ruwan ta ragu. Amma in ina gida ruwan ya fara kuma zan je wani waje to dole zan rike lema. Ina da lema.

A ni na fi son zama a kujera, na fi son zama a kujera in zauna injingina baya na ƙafa na yana kasa, haka ni na fi so.

Aa, ni fanka na standing fan ne. Na fi son standing fan saboda ceiling fan ɗinnan gaskiya yana sani mura. Shiyasa bani son ceiling fan. Na fi son standing fan a cikin ɗakina. Yanzu haka ɗakina standing fan nake da shi.

Indai malamin makaranta ne, ni nafi son malamin maths. Nafi son malamin mathematics. Yanzu haka ina koyar da mathematics, ina koyar da yara mathematics. Lokacin da nake makaranta nafi son malamin mathematics ɗinmu gaskiya, ya koya mana da kyau. Kuma ina son malamin biology mu da malamin chemistry namu.

Ina amfani da sabulun Fresh Glow. Ina kuma amfani da sabulun Sanytol. Yauwa, su sabulun da nake amfani da su kenan. Inde zan yi wanka. In kuma zan yi wanki ne, ina amfanu de, ina amfani da Viva Detergents. Yauwa, amma inde wanka ne, ina amfani da Fresh Glow.

A lokacin sanyi ina lullube da bargo. Amma yanzu a Najeriya ƙasanmu nan, yanda nake yanzu a Najeriya Abuja ana balayin zafi. Saboda haka yanzu ni in zan in zan kwanta da daddare ma bani ma sa kaya a jikina. Boxers kawai nake sawa. So yanzu bani lullube da bargo. Amma lokacin sanyi, lokacin ruwa ina lullubewa da bargo.

Ina kunna sanarwar apps kamar VeryChat dina yanzu in lokacin da zan yi harvesting abunda nayi mining ya isa dole kawai zai mun alarm, zai bani notification. Apps dayawa a waya na suna bani notification indai abu ya shiga ciki.

Ina shuka tsire tsire a gida. Ina shuka ganyen aleho. Lokacin damina ke nan fa ina shuka ganyen aleho. Yanzu haka ma akwai ganyen shuwaƙa kuma ina shuka masara. Eh, asa mu a ɗan ci. Ina shuka tire tire a gida.

A ni ina zuwa gurare da wuri. Na fi son zuwa wurare da wuri, gidan ibada ina zuwa da wuri. Wajen aiki saboda, ah, traffic, shaiyasa nake zuwa daga baya yauwa. Amma da, da ina zama a wani waje, kullum ina zuwa wajen aiki kafin lokaci, kafin lokaci. Amma yanzu da na canja wurin zama, gaskiya ba ni ya meet up, ba ni ya zuwa da sauri kuma.

Ina taimakawa mutane da kuɗi, ina taimakawa mutane da wajibi, ina taimakawa mutane da shawara yauwa, ina kuma taimakawa mutane da, da yin aiki. Kana son ka yi wani abu baka, baka yi ba, zan iya temakeka amma duk inda nake taimakon mutane kenan.

Ina biyan kuɗi ta waya sosai. Ina da Opay, ina da PamPay, ina da ma bank app na wawa, normal bank app na. So nafi biyan kuɗi ta, ta waya. Nafi son biyan kuɗi ta waya fiye dama yin amfani da ATM card. Nafi biyan kuɗi ta waya don ni yafi mun sauƙi.

To, ra'ayi a aiki sai, zama da mutane, aiki da mutane sai a hankali, sai a sannu sannu. Yauwa. Ra'ayi ba, ba ni wani nuna cewa ni na fi kowa sani ko kuma ni na fi wani sanin komai. A, I'm just myself. Ba ni, ba ni girman kai a wajen aiki.

To ina son zama, ina son zama amma kuma gaskiya wani lokaci idan na yi zama da yawa na fi son in tashi sai. Eh na fi son in tashi tsaye na dinga ɗan yawo kaɗan kaɗan gaskiya.

To aiki, aiki da rayuwa. Idan mutum bayi da aikin yi dole za'a gan shi kamar malalaci. Saboda haka ita rayuwa kanta tana bukatan aiki. Rayuwa ban da aiki ba rayuwa bane. Eh saboda haka dole mu yi aiki, rayuwa kuma zamu yi rayuwa. Duk lokacin da muna bukatan hutu zamu je hutu. Yauwa haka muke yi.

Mutane zama da mutane sai da hakuri. Jagoranta da mutane gaskiya sai da hakuri. Akwai wani kana kokarin ka taimake shi ma zai ga kamar zaka cuce shi ne yauwa. Saboda haka abin kawai zama da mutane sai de hakuri. Abin da kawai zan iya in faɗa kenan.

A, ina son karanta littattafai sosai. Yanzu tunda na bar makaranta ma akwai littattafan da nake karantawa. Inspirational books ina da su da yawa ina karanta su. Bible na ina karantawa. Ina son karanta littattafai.

Sosai ina rufe baki lokacin hammer sai daidai in ina gida. Idan ina gidana ne, ina ɗakina to ma wa zan rufe baki? Kawai zan buɗe bakina in ji hammer na ne. Amma in dai ina tare da mutane, ina cikin jama'a dole ina rufe bakina kafin in yi hammer.

Ina iya gabatar da rahoto, ina iya gabatar da rahota sosai. A, a ofis ɗinmu nine reporting desk officer. Duk wani aikin da muka yi da ƴan colleague ɗina suka yi a unit ɗinmu a kowane wata, ni nake compiling duka in yi reporting, in yi forwarding. Haka nake yi.

Na fi son tufafin auduga. Na fi son tufafin auduga. Don ita tufafin auduga tana lasting sosai. Eh, na fi son texture ɗinsa yanda yake a ciki. Shi ya sa na fi son shi.

Ni na fi son simple dress gaskiya, English simple dress, jeans da T-shirt, da canvas ko loafers. Irin tufafin da na fi so kenan. Ni wani suit ɗin na wani babban riga gari, duk wannan ban ci kasansu ba, just simple dress nafi so.

Gaskiya ina sa turare kullum. Ina sa turare kullum in zan fita. In na gama wanka zan fita, dole ina sa turare. Domin ban sa turare ba, ka ni ban ma san ya, ban ma taba fita ban sa turare ba. Kullum ina sa turare, sai dai bani yawo da turare dai.

Abubuwan da nake saya daga kasuwa? Tambaya. Ina sayan kayan abinci, ina sayan kayan sakawa, takalmi ne, riga ne, wando ne, belt ne. Ina saya, ina sayan su fruits, mango, lemo, abarba, kankana, duk abun da ake ci, duk abun da za a iya siye a kasuwa duk ba wanda ba ni saya.

A'a bani rubuta kashe kuɗin aiki, kuɗin aiki. Mu aikin mu ba wai muna yin aiki ana bamu kuɗi akan tebur ba ko a desk. No. Mu kawai mu je muyi aiki akwai responsibility na kowa. Mu ba mu karɓan kuɗi physically. In ma duk da ma muna registration na muna ba da license na food professionals, ana biya ta remitas ne. Yauwa. Ba mu rubuta kashe kuɗin aiki.

Ayyukan da suka fi muhimmanci nakan rubuta su ne ko kuma in an gaya mun su in ba su da yawa kawai da su zan fara yi. Idan na gama su zan fara wasu ayyuka kuma.

To ni dai ba dan kasuwa bane amma ina sayan abubuwa a hannun mutane. In ni zan saya abu a hannun mutum, ina magana ne da hankali ina kuma magana da ilimi. Ina taya abun da zan saya da wasa da dariya in samu a siyar mun da abun da saukin kuɗi. Haka na ke yi.

Ina ajiye, ina ajiye makullin mu a cikin aljuhu. Wani lokaci ina ajiyewa da maƙwabcin mu don guda dai muke da shi. Inni na fita na je wajen aiki, in mata na ta fita ta je shagonta, duk wanda ya riga wani dawo zai yi aika raba wajen maƙabtan mu ya shiga. In kuma mun fita tare ne, na kan sa cikin aljuhu na ko ta sa cikin pos ɗin ta.

Ina son borkono mai yaji sosai. Ni in miya ko abinci bayida da barkono mai yaji bani jin dadin ci. Bani iya ci saboda haka ina, ina son yaji.

Ka ni ina ma, ina ma ƙirga kayayyaki na kuwa? Ba ni yawan ƙirga kayayyaki na. Inna siya na siya kenan ina sawa. Sa ke siyan wani in kara. Yaushe ne kike lokacin kirga kaya na?

Jakan baya nake yawo da shi, jakan baya nake zuwa aiki da shi. Duk inda zan je aiki, zan je koyarwa ne, zan je ofis ne, jakan baya da jakan baya nake zuwa.

Ina hajiye hotunan wayana a phone memory. Ina da memory card amma memory cardin ina sa abubuwa ciki yana corrupting, sai in zo yin formatting, in yi losing. Na yi haka ya kai wajen sau biyar, so na daina sa abubuwa ciki. Yanzu a phone memory na ne hotunana suke.

Ina koyan yaren ldoma. Ni Yoruba ne, na auri ldoma so ina koyan yarenta. In kuma yaren ƙasar waje ne, ina son koyi yaren French.

Ina da takalma sun kai biyar. Ina da takalma sun kai biyar. Cover shoe ina da guda uku. Canvas ina da biyar, ina da biyu. Sai kuma palm slippers ina da guda biyu. Kaga bakwai kenan.

Ni na fi son bikin aure. Bikin aure na fi so da kuma bikin birthday. Biki biyu da ni na fi so kenan, bikin da ake murna.

A'a ni kam ban iya dinka tufafi ba. Duk kayana ina ba ma masu dinki ne su dinka mini. Ba ni iya dinka tufafi. Ban iya aiki da keken dinki ba.

Kayan dakin da na fi so gaskiya, na fi son, na fi son fridge, na fi son electronics, kayan kiɗa. Fridge ina so ne saboda in riga shan abu mai sanyi. Electronics kuma hanyar shan kiɗa kuma na kallo. Okay.

Nuna fu son yamma nefa, yamma na fuso, lokacin na dawo gida ina huta wa, lokacin hutu kenan, yamma.

Ranar Asabar na fi so, na fi zuwa kasuwa ranar Asabar. Domin daga, daga ranar Litinin zuwa Juma'a ina zuwa aiki. To ranar Asabar zan je kasuwa in saya abubuwan da zan saya. Ranar Lahadi kuma zan je coci don ni Kirista ne.

Ina zuwa aiki lokaci daidai. Ina zuwa aiki lokaci daidai. Idan ban je aiki lokaci daidai ba ana, ana cire mana kuɗi daga albashi. Saboda haka muna zuwa aiki lokaci daidai.

Ina son zama kusa da taga. A cikin mota ina son zama kusa da taga. In ringa samu ina siyan abu daga waje ina kallon waje.

A ni kam bani san ya tabarau. Ni bama sun maye tabarau yake ba, ba sun ya take ba. Saboda haka bazan cena sa tabarau ba, bana san ya.

A ina iya daure kulli mana. Ina daure kulli sosai. Ina daure kulli, ina, ina duka da shi ma.

Ba mu da wifi a gida. Deta na yi subscription yanzun na wannan aikin da na ke yi. Wifi a ofis muke da shi, ba mu da shi a gida.

A sati dai ina wanke tufafi sau biyu. Wani lokaci sau daya. Haka na ke wanki.

Muna ajiye takaddun aiki a shelf. Muna da cabinet a office, sai kuma ga files. Muna sa duka document ɗinmu a cikin file, file, file. Ko wani file anyi naming ɗinsa, muna arranging duk file da muke so mu yi amfani da shi sai mu ɗauka. The relevant document da ke ciki za a yi amfani da shi ko ai typing, ai typing memo a sa ciki.

Ina amfani da earpiece da waya sosai, sammakon ina cikin mota. Ina cikin mota zan tafi wajen aiki kullum, don na sa earpiece in ringa jin sauti karin damu mutane kuma kar mutanen su dame ni.

A wajen aiki muna amfani da system, desktop, laptop muna amfani da su, printer muna amfani da printer, muna amfani da scanner, muna amfani da AC, muna amfani da stapler, muna amfani da photocopier, muna amfani da router na internet, kuma muna amfani da wutan lantarki.

Ni na fi son wasan ƙwallon ƙafa kuma ina son wasan kokuwa, wato Professional Wrestling, WWE. Wasannin biyu da nake fi so ke nan.

Ni ayyu ka na basu da yawa sosai haka, saboda haka bani sa tunatarwa don ayyuka. Sai dai is very rare ba dai ba kullum ba, ba kowane lokaci ba. Ba kowane lokaci ba.

A rana biyan albashi, dadi na ke ji kamar yau, a biya albashi. Na ji dadi, na ji relief gaskiya duk lokacin da ana biyan albashi. To wallahi, sai inji kamar wani dadi a jiki naka. Yunwa ma ba zai kama ni ba.

Abincin da nake ci da safe sun hada da koko da ƙosai, noodles, shinkafa, biredi da shayi. Abincin da nake ci da safiya kenan.

Ina raba, ina raba ayuka ga wasu sosai. Ina raba ayuka ga wasu. Ina raba mutane ayyuka. Idan ogam mu ya bamu aiki muyi, to nakan wane kai ka na wannan, ni na wannan, wannan yana wannan mu samu mugama aikin da wuri.

Ni irin yanayin da na fi so shine zaman lafiya, ban da rigima, ba taurinkai, ba rigima, ba fada. Irin yanayin da na fi so ke nan.

Ina sa bun ta shire-shiyan kwamfuta sosai. Ina yi, ina renewing software dina, ina updating software dina.

Ina goga hakora sau biyu, da sassafe na tashi da kuma da dare in zan je bacci. Amma na dare kuma ba kullum nake gogewa. Amma wani lokaci na kan mantawa in bacci.

Kullum irin ƙarfe sha ɗaya nake kwana, ƙarfe sha ɗayan dare. Wani lokaci ƙarfe sha biyu. Na fi kwana ƙarfe sha biyu don akwai programme da nake kallo wani lokaci ƙarfe sha ɗaya zuwa sha biyu kafin in kwana.

Ni na fi son naman rago ko kuma naman kaza. Na fi son naman rago ko naman kaza. Ina son naman akuya shima amma na fi son gaskiya naman rago, rago.

Ba ni amfani da mosquito net. Lokacin da na yi amfani da mosquito net da na je service ne. Amma yanzu ba ni amfani da mosquito net sai dai amfani da mosquito, mosquito medicine. Maganin sauro na ke amfani da shi yanzu.

To unguwannu nan dai ga shi to akwai jama'a sosai, akwai ma'aikata sosai, akwai kasuwa wajen sayan abubuwa a unguwan namu, akwai jama'a da yawa a unguwan mu.

A'a, bani da katin kasuwanci. Ba ruwa na da kasuwanci, saboda haka ba ruwa na da katin kasuwanci. Ni ba ɗan kasuwa bane, ni ma'aikaci ne. Albashi nake karɓa saboda haka ba ruwa na da katin kasuwanci.

Ni nafi son AC. AC kawai zai sa wajen yayi sanyi ne. In wajen yayi sanyi sosai, sai ka kashe ACn ka. Wajen zai yi aci gaba da sanyi zuwa mintoci ko awoyi nawa. Na fi son AC.

Karfe biyar da kwata, karfe biyar da minti sha biyar nake farkawa kullum. Karfe biyar da minti sha biyar na sa alarm dina. Idan alarm dina ya, ya, ya busa dole zan tashi in fara addu'a. Idan na gama addu'a, na kan fita wannan roadwork wani lokaci, wani lokaci kuma zan yi ta karatu ne. Kafin in tashi inyi wanka zan tafi wajen aiki.

So nawa nake yanka farce? Lokacin da farce na ya yi tsawo, inda bani so nake yankewa. A cikin wata dai ina yanke farce maybe sau biyu ko sau ɗaya. Haka nake yanka farce na.

Ban, ban gane wane irin wuta ba. Wutan lantarki, bulb ko kuma a kunna wutan murhu ko wutan miye. Ba wutan da bani iya kunnawa, ina kunna kowane irin wuta.

Wa ke son miya mai sanyi? Na fi son miya mai zafi, zafi, zafi. Ai tacin tuwon ana shan hannu, miya mai zafi.

Ni na fi son abincin loma kamar tuwo, sakwara, amala. Abincin loma shine na fi so. Na fi son abincin loma da miya mai kyau.